Kana son cin abinci mai yaji? Kana son cin abinci mai yaji? Eh, saboda lafiya ta rau, shi yasa na ke son cin abinci indai akwai yaji.

Kana iya ba da barkwanci. Kana iya ba da barkwanci. Eh, ƙwarai dagaske sosai sosai ina iya bada barkwanci saboda ni gwani ne a nan bangaren.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Menene abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi shine wasa a cikin wayata. Game je nan.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Muna saka tallace-tallace a wurare daban daban, daga ciki akwai social media, to muna samun abokan kasuwanci a nan.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ƙwarai da gaske sosai ina biyan kuɗi ta waya, musamman idan na yi siyayya ata waya sai in biya kuɗi da wayata.

Kana ci da cokali ko hannu? Kana ci da cokali ko hannu? Duk wanda ya samu zan iya ci da shi, amma dai na fi cin abinci da cokali ko da hannun ma duka lafiya.

Yaya sa hannunku yake? Sa hannunmu yanda yake shine muna rubuta sunan abokanmu. Shinen yadda sa hannunmu yake. Yanda sa hannunmu yake shine muna rubuta sunan abokanmu.

Kana duban kalanda kullum? Eh ƙwarai dagaske ina duban kalanda kullum saboda ita take tunamin da lokaci da kuma ranaku da ranar aiki.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ina duba saƙonni a aiki kamar sau biyar zuwa sau shidda a kowace rana, inda ba zan takura makaina ba.

Ka fi son miya mai zafi ko sanyi? Ka fi son miya mai zafi ko sanyi? Na fi son miya mai zafi mana, saboda abinci idan ba zafi to baya daɗi.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta. Ina kare wayata daga ƙwayar cuta ta yadda dadin yin amfani da ita saboda ƙwayar cuta a cikin waya yana takura mata kuma ya hana ta sakat.

Nawa ne yawan danginku a gida? Nawa ne yawan danginku a gida? Muna da dangi da yawa gaskiya, don zamu kai mu ɗari biyu mu akatsa aka lissafa.

Yaya kake kawowa gidanku? Yaya kake kawowa gidanku? Akwai abubuwa da yawa wanda nake kawowa gidanmu wanda sun haɗada. Allah, sannun ku da dawowa. Allah.

Wane irin tufafi ka fi so? Tufafi wanda na fi so shine tufafi mai launin fari. Na fi son farin tufafi saboda shine tufafi mai kyau.

Kana kulle ƙofa kullum? A'a bana kulle ƙofa kullum sai idan a buƙatar hakan ta taso ƙila akwai iska ko ruwa ko sanyi.

Kana iya kunna wuta? Kwarai da gaske ina iya kunna wuta saboda a kunna wuta ba wani abu bane mai wahala. Da an samu itace ko yayi da ashana da kananzir shi kenan ko fetur.

Kana ajiye copy bayanan ku, kana ajiye copy bayanan ku. Eh mana ƙwarai da gaske ina ajiye copy na bayanan mu saboda kofi na bayanai zai taimaka idan aka rasa a bayanai na gaskiya.

Kana buga rubutu da sauri? Ina buga rubutu da sauri musamman a kan kwamfutata saboda na fi sabawa da ita sosai da sosai.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Kana kwana a gado ko ƙasa? Ina kwana a kan gado ne. Ina kwana a kan gado a kan katifa mai taushi.

Rubutunka yana da kyau. Rubutunka yana da kyau. Kwarai dagaske rubutuna yana da matuƙar kyau sosai saboda na iya rubutu tun ina firamari school.

Kana iya dinka tufafi? Kana iya dinka tufafi? Eh kwarai da gaske ina iya dinka tufafi musamman a kan keken ɗinki wanda yake na wuta. Ina iya dinka tufafi.